Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? Apps ɗin da na fi amfani da su sau da yawa a ciki akwai Silentio app sannan kuma akwai WhatsApp, akwai Facebook sannan kuma na amfani da Instagram da kuma TikTok. Duk dai abin da ya shafi social media.

Sau nawa kake share gida ina share gida aƙalla sau biyu a rana. Da safe idan na tashi kamar ya wannan lokacin, sannan kuma zuwa da yamma haka. Shima sai in share saboda ni ma'aboci tsaftane.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Gaskiya irin sabulun da nafi amfani dashi, shine nafi amfani da Septol idan zanyi wanka. Saboda sabulu ne wanda ya fi fitarwa kuma yana da amfani ga lafiyar ɗan adam. Yana gyara fata, yana kare ka daga sauran ƙwayoyin cututtuka.

Kana yin waƙa cikin zuciya. Waƙa a cikin zuciya ina yi. Ina son kuma waƙa a cikin zuciya. Zuciyata ce waƙan zuciya, waƙa ce mai launin waƙan zuciya, waƙa ce mai nishaɗan.